Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya sosai ma kuwa. Saboda da shi muke wanki, wanke-wanke wanka duka. Musamman ma idan aka ce lokacin damuna, lokacin da ruwan yafi yawaita, shine muke amfani da ruwan rijiya sosai. Muna amfani da ruwan rijiya muna wanka, wanki, wanke-wanke, har ma dafa abinci. Wani sa'in ma da yake rijiyar tana da kyau, har sha muke yi.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jiki kullum kuwa. Idan na tashi da safe, zan mammotsa jikina. Idan lanƙwasa wani wajen na ɓarin jikina kafin ma na samu na karya. Kullum idan na tashi wani sa'in ma ha gudu nake zuwa nayi. Idan nayi gudu, na motsa jiki sosai tufinna. To bayan nan ma wajen aiki kaje, ai kai nan kai nan ka lanƙwasa nan ka ɗauko nan ka ɗaga wancan duk shi ma yana cikin motsa jiki. Amma musamman dai da safe idan na tashi duk nake na kaman motsa jikina sosai. Ina motsa jiki sosai.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Eh, yanda nake shaƙatawa ta hanyar zuwa wasu 'yan wuraren da kamar irin da yake ba kuɗi gare ni ba, sai in tafi ƙauye. Can zan ga abubuwan da za su sa ni nishaɗi, za su sa ni jin daɗi. Ta hanyar nake bi nake shaƙatawa. Nakan ɗebi iyalina mu je mu huta, mu yi wasa, mu yi dariya. Sannan idan ban je ƙauye ba, a nan garinmu akwai wajen yan-- akwai wajen wasa. Nakan zo-- nakan je muɗan yi wasa da iyalina, muɗan huta, muyi fira. Sannan sai in dawo gida.

Kana yin bacci da rana? Eh, ina yin bacci da rana. Musamman ma idan aka ce bani da aiki ko kuma ranar da ba ma zuwa wajen aiki, to nakan kwanta da rana. To wani sa'in ma idan muna wajen aiki, irin an je break dinnan, nakan kwanta na yi bacci. Musamman ma idan aka ce mun yi aiki mai wuya, mun gaji, to sai na kwanta na huta, na yi bacci sosai a lokacin. Sosai, nakan huta na yi bacci a lokacin da bana aiki. Da rana idan mun tashi break a wajen aiki, na kwanta. In kuma ranar da ba aiki ne ma sai na kwanta da rana na yi bacci na.

Kana kunna Bluetooth kullum? A'a, bana kunna Bluetooth. Asali ma bana amfani da shi saboda Bluetooth yakan sa mun naji kunnena duk ya yi nauyi. Shi ya sa bana amfani da Bluetooth, bana sa shi a kunne. Kai ko earpiece ne ya samu 'yan mintuna a kunne na duk zan ji ya dameni. Shi ya sa yanzu ba kasafai nake amfani da Bluetooth ba. Bana amfani da earpiece ma bana amfani da Bluetooth. Hakanan kawai nake saboda in ka cika amfani da Bluetooth, yana sa ciwon kunne. Shi ya sa kawai na guji amfani da shi. Musamman ma idan aka ce da rana. Da idan ina aiki sai na sa. To amma yanzu in na samu damuna yake, shi ya sa gabaki ɗaya ma bana amfani da shi ba ma na kunna shi gaba ɗaya.

Wayarka na cika ajiya? Eh, tana ajiya sosai ma. Wayata tana cika ajiya, musamman ma duk irin abubuwan da na ka fi so, na kan sa su a cikin waya ko irin document dinnan haka, fim irin su waƙoƙi, hotuna duk na kan sa su a cikin waya na ajiye su. Wayata tana ajiya sosai. Ina ajiye abubuwa sosai musamman ma irin abubuwan da na fi so. Hotuna, irin na biki da dai sauran irin ayyukan aikin mu da muka yi duk na kan ɗauka na ajiye su a cikin waya. Sannan akwai irin document wanda ake tura mun wanda zan yi amfani da PDF sai na buɗe su. Duka na kan ajiye su a cikin waya. Na, wayata tana ajiya sosai.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum. Kullum musamman da rana. Ko da yaushe ma ni ƙofata ta gida a kulle take. Sai dai idan mutum ya zo ya ƙonƙwasa shine za'a bu ɗe mai. Musamman da daddare kuma, za'a sa ki a sa sakata. Saboda ba ka san waye zai shigo ma cikin gida ba. Amma idan ka kulle, to duk wanda zai shigo ma, sai ya sanar da kai kafin ya shigo. Shi ya sa nake kulle ƙofa kullum. Kullum ina kullewa da daddare kuma a sa ki, a sa sakata. Saboda ɓata gari, da sukayi yawa a garin. Shi ya sa nake kulle ƙofa.

Kana sanya bel kullum? A'a, ba kullum nake sanya bel ba. Saboda ba kullum nake sanya kaya wanda ake sa musu bel ba. Wani sa'in nakan sanya kaya ne manyan kaya, wanda su kuma basa amfani da bel. Shi yasa bana amfani da bel kullum. Sai nayi daɗe ma banyi amfani da bel ba. Saboda ba kasafai na cika sa ƙananan kaya ba. Amma manyan kaya su baa amfani da bel. Shi yasa ma bana sa bel kullum. Ina sa da bel ne duk lokacin da nasa ƙananan kaya. Su kuma manyan kaya, sai asa hula. Asa manyan kaya su basa amfani da bel.

Kana fi son kofi ko shayi? A'a, mu wajen mu ba kofi, shayi dai muke amfani da shi. Shi ya sa muka fi son shayi. Saboda shayi shine ko da yaushe idan kar ka iso, za a gani. Shi ya sa muke amfani da shayi ba kofi ba. Amma kofi ba ɓangaren mu yake ba. Shi ya sa muke.